Eh ƙwarai, dagaske ina son abinci mai yaji. Domin yaji yana da armashi, yana sa abinci yayi dadi kuma yana ba da gwanin sha'awa. Kuma za ka iya cin abinci da ba zai saka kayi amai ko hararwa ba. Abinci mai yaji yana da kyau, yana kara jini a jiki.

Eh ƙwarai dagaske ina amfani da sauro net domin sauro net yana ko, yana hana sauro shigan ciki kuma yakan hana zazzabi cizon sauro kuma yana kaji daɗin bacci ba abinda zai dame ka duk abinda yana, yana gudu yana gudu bazai iya shiga sauro net ba.

Ba na iya tafiya da sauri domin ina tafiya a hankali, a hankali ina duba hanya da kyau domin kada in tuntube, in fadi ko kada kusa ko itace, ya soke ni in samu rauni a hanyar tafiya kuma ina duba hanya da kyau da kyau.

Eh, bana kunna Bluetooth kullum, amma nakan yi amfani da Bluetooth duk lokacin da ina so in ansa abu a cikin wayan makwabcina ko abokina ko na ɗan uwana, sai in kunna Bluetooth, in an karɓa sako ko hotuna ko kaɗe-kaɗe wakoki.

Nakan share kura sau biyu a rana. Kamar lokacin da hamatan in ya zo, zan yi shara, in yi goge gogen kura da safe da rana kuma da yamma. Zan sake yin shara, in yi goge goge domin mun shiga bacci ko mun zauna muna hira, mu zauna a waje mai tsafta da babu kura.

Eh ina son buɗe taga a ɗaki domin in ba a buɗe taga ba, ba iska da zai shiga iska mai kyau yakan shiga ta taga. Kuma ɗaki da ba taga ba iska mutum ba zai iya bacci ba, mutum ba zai ji daɗin zama a ɗakin da babu iska ba.

Eh, na fi son zama a kan taburma, don zaman taburma, tun zamanin iyayenmu, shine muke zama a kai abin ga-a-a-abin gargajiya. Taburma yana da kyau Zaka zauna, ka mike kafafuwan ka, ka ji daɗin zama, ba abin da zai same ka, Ƙafafuwan ka na nan a mike.